Ni bana da wannan ɗabi'a ta cije farci. Ina dai ganin mutane suna cije farce. Amma ni idan ina so in ɗebi a kai fata, na kan yi amfani da sharp object kamar reza. Ina amfani da reza wurin ɗebi a kai fata. Amma ni bana, bana cire wa da baki.

Idan ba dai lokacin da nayi kiwon kaji ba, nayi kiwon kaji, burolas, guda goma na kan rubuta kuɗ- ah, kuɗin aikin da dunna kashe ma. Kuɗin abinci, kuɗin magani, kuɗin fitila, kuɗin batirin fitila, eh, kuɗin ƙwanan da naka sa musu abinci, kuɗin robobin da naka sa musu ruwan sha, kuɗin kijin da nayyi musu. Duka nakan rubuta. Komi da komi na rubuta saboda idan na gaba kiwon su, na ƙashe su, wa sai in ɗebi kuɗin da na kashe in ɗebi riba.

Eh sosai. Na bada labari masu barkwanci. Wani lokaci ma ban ko san ya sa mutane dariya ba amma sai in ga sun yi dariya. Na iya bada labari masu ban dariya da su sa barkwanci. A kasari ba dai so da yawa ba. Ɗan kadan saboda ana so mutane su yi dariya. Ba a so kullum mutane suna cikin fushi da shan toka bai da kyau. Amma ina so mutane suna dariya, suna cikin farin ciki kullum saboda yana inganta lafiyar jikinsu. Farin ciki yana ƙara inganta lafiyar jikin mutum.

A'a bai dame ni ba, bai dame ni ba ɗaukan hotuna. Amma dai ba kasafai ba na kanyi, amma dai bai dame ni ba. A jima-jima ka ga mutane ana ta ɗaukan hotuna, amma dai na kan yi idan ta kama kamar idan muna biki da mutanen gidan mu, kamar wata lalura ko wata haka dai ko wurin wani KYC'n wani uploading da dai abin da ya kama. Amma dai ba haka dai da kaina ba, ba sosai na ke ɗaukanu hoto akai-akai ba amma wata rana in dai na yi wanka to ina iya ɗaukan hoto kamar ga bikin sallah ko dai haka kawai.

Eh sosai. Mu mata dama an san mu da dafa abinci. To ina iya dafa abinci sosai, abincin safe na breakfast, abincin rana, abincin dare. Ina iya dafa kunu, ina iya ƙosai kamar da safe kenan. Ina iya, ina iya dafa ruwan tea, ina iya soya ƙwai, ina iya yin abincin shinkafa da miya, ina iya yin abincin jollof rice, ina iya yin taliya, ina iya yin pate, pate pate. Na iya dafa tuwo, ina iya dafa tuwon dawa, tuwon masara, tuwon shinkafa, tuwon semo. Ina iya yin miyan kuɓewa, ina iya yin miya, ita muka ce ma miya gudu, ina iya yin miya alayyahu, ina iya yin miya ɓakko, miya ɓakko, miya kaɗi kenan, miya kuka kenan. Ina iya yin, ina iya dafa, ina iya soya waina. Sannan ina iya yin ɗan wake kai nau'o'in abinci kala kala fa. Ina iya dafa abinci kala kala sosai. Sannan ina iya yin ah drinks wasu ina iya kaman haɗa soɓo, kaman haɗa ginger juice, kaman ana ɓido ginger ɗanya sai a gyara ta, a tace sai a, a dahwa ta. A'a idan suka tafasa da kayan yajiya sai a, ko ai blending ɗinta sai a, sai a sa ta da lemun tsami, sai a sa mata flavor, sai a sa mata sugar. Wasu sukan haɗa da, wasu sukan haɗa da ah wannan abarba wasu kuma ba su haɗa da abarba wasu kuma soɓo kawai suka sami abarba. Ina iya dafa abinci kala kala sosai masu matuƙar daɗi masu kuma gina lafiyar jiki. Ina iya farfesu, ina iya farfesun kayan ciki. Farfesun kayan ciki shi ma dai yana da kyau a tafa shi da tafarnuwa sosai. Sannan ina iya dafa, ina iya dafa farfesun kaji, ina iya dafa farfesun nama, ina iya soya nama, ina ma nama suya kala kala. Ina iya dafa abubuwa daban daban. In an kawo wurin kayan makullashe ina iya meat pie, ina iya donut, ina iya cake, ina iya ah samosa, ina iya spring rolls, ina iya ah wannan abinci, abincin mu na gargajiya ma akwai irin su dambu. Akwai dambu na wanda aka sawa a maɗambaci ina iya dafa shi. Ina iya dafa kuma normal dambu. Ina iya yin gurasa, ina iya yin, dafa mankani, ina dafa doya, ina iya dafa gasu nan nau'ukkan abinci da dama.

To, me kake yi don ƙara aiki? Ban san wani aiki ba. Ku dayawa tambayarku tana Tafiya kan masu aikin ofis nikuma bani aikin ofis.

Eh muna, muna sadarwa ta hanyar waya amma ka ka sani ka yi magana da shi, ai kana sadarwa da waya sai ka kira in ba ka kusa da shi sai ka faɗa mashi abin da kake so. Hima yana sadad da sakone ta hanyar waya. Ana kira da waya, ana biyan buƙata da waya, ana isar da sakone ta waya. Waya tana da daɗin isar da sako da ake sadar da dukkan sako da ita.

Eh, nakan lulluɓa da bargo musamman yanzu lokacin sanyi. Lokacin sanyi kawai muke lulluɓa da bargo. Ina lulluɓa da bargo saboda ina da jin sanyi sosai. Saboda shekara nan ana wata huɗu ina sanyi amma irin mu nan inda muke Sokoto ana zafi, ana zafi sosai. So lokacin zafin nan ba a lulluɓa da bargo, bani lulluɓa da bargo ko lulluɓa bani. Sanan akwai lokacin damana na ruwa shima dai akwai lokacin da an kai ruwa son akwai sanyi sosai. So nakan, nakan lulluɓi idan an kai irin wannan ruwa me yawa an kai sanyi kaman in watan August ya kama. Amma dai in ba, in ba irin wannan ba to ban cika rufa ba. Don ko ga sanyi, sai akwai lokacin da sanyi ka yi tsanani so sai mu, sai in lulluɓa da bargo. Amma ban cika lulluɓa da bargo ba haka kawai.

Eh to, kamar dai akwai adashan da nika ina na, ina sayar da 'yan kayayyaki na. To sai in shiga adashen, to ina ba da kuɗi ta waya ga adashan nan. Ina ba da kuɗi ta waya, in tura in ma ban da sabis to nakan aika min POS a tura mini inda nake so. Kuma akwai sabis suna ba da kuɗi, in tura su ta waya. Ehm, saboda duk wata, duk wata-wata nake zubi. To duk wata nakan zuba kuɗi adashe sai in tura a waya. Anya kuɗin da nika biya ta hanyar waya. Sannan akwai inda idan suka sayi kaya suka turo min ta waya.

Eh ina son miya mai zafi. Miya mai zafi, zafi, abinci duka yana da zafi ai shiyasa masu kaɗuma ma wa. Ko da ya huce yayi sanyi. Abu mai zafi, miya mai zafi yafi bisa ga mai sanyi.

Eh ina sayan kayar, na taɓa sayan kula, na taɓa sayan flax na ruwan zafi lokacin da na kwashe adashi na, na taɓa sayan tukwane, tukwane na dahuwa, na dahe dahen abinci, waɗannan duka na taɓa sayan su a yanar gizo. Na kuma taɓa sayan turmin atamfa, turmin atamfa, na taɓa saye nai a yanar gizo waɗannan, ahh ciniki na yanar gizo yana da, yana da sauƙi sai dai kawai za ka biya kuɗin delivery. Mana ina, ina siyan kaya a yanar gizo.

Nakan yanke farce, um, babban farce kawai idan na ga ta taru. Kamar sau ɗaya a sati, kamar sau ɗaya a sati nake yanke faratana na, na hannuwa da na ƙafafuwa. Nakan gyara su in yanke, in karkare su saboda dattin ƙasa da kataruwa ciki. Kama duk bayan sati nakan yi wannan. Amma ba bayan akai-akai ba, bayan sati nakan yanke farce na. Nakan bi su ɗaya bayan ɗaya, in yanke, in karkare. An-- akwai wata fata bayan datti da ka, ka dandankewa musamman yatsun ƙafafuwa to nakan gyara su, in karkare.

Eh, muna, muna ba da wa idan almajiri ya yi bara, ya kama. Amma dai ba a kasafai ba sai can ba'a rasa ba. Muna da yara da yawa shiya sa in kayi abinci ma sai su cinye. Akan cinye abinci ka yi ma raba a ba wa. Amma akan ba wa inda duk, duk wata idan an yi rai.

Ni kan yi amfani da hannun dama. Da shi nika ɗora zanni, da shi nika rubutu, da shi nika yi amfani da shi ga abubuwa. Sai inyi amfani da hannun dama sosai, wurin abubuwa a bisa ga rubutu, a bisa ga hannun hagu. Hannun dama na ya fi amfaniwa bisa ga hannun hagu.

Eh, nakan motsa jiki kullum domin nakan yi tafiya, nakan yi abinci, nakan yi share-share, nakan yi aiki. Ban cika son zama ba. Hannun motsa jiki ne. Sannan nakan bi titin layinmu sai na kai ƙarshe ne sannan in dawo. Amma dai da tafiya ba da gudu ba. Nakan yi wannan motsa jiki sosai. Idan ma ban yi motsa jikin ba sai ban jin daɗin jikina. Shiyasa na ke son motsa jiki. Da ayyukan gida da wanki, wanki ma yana motsa jiki na. Ina motsa jiki ta wanki. Sannan ga, ayyuka share-share, da girki, ga tafiya.

Ina tafiya da sauri, musamman in ina sauri in dawo gida in yi wasu ayyuka. Ina fita ina tafiya da sauri, ina tafiya kuma sannu sannu in ba ni da wani uziri da zanyi a gida. Na fi so in yi tafiya da hankali, amma na kan yi tafiya da sauri wasu lokutan.

Eh, lokacin da ni dai karatu a makaranta muna samun horo na karatu sosai a kan karantar da mu. Ana kuma horar da mu. Amma da yake bana aiki, yana bu wani karɓar aiki.

Eh ina sanya agogon hannu amma dai ba sosai ba. Ina, ina son sanya agogon hannu amma bana, bana, bana da su da yawa. Ina da guda ina sashi idan na tashi.

Ai a kasuwanci, abubuwa da yawa suna da muhimmanci. Musamman irin ka za kana juya kuɗi kai a kasuwanci, abubuwa da yawa suna da muhimmanci. Wannan yana da muhimmanci sai ka yi duk lalurin ka. Za ka yi duk lalurin ka da kuɗinka na riba. Gaskiya ina jin daɗin kasuwanci. Don ba ka yi ne sai ka zauna ba ka da ko sisi cikin rayuwarka. Babu mai kuma iya ba ka. Sannan ba, ba ni iya roko amma in ka yi kasuwancin ka na yi, ka, ka yi kiwon kaji. In ka yi kiwon kaji aƙalla guda goma kowacce kana iya samun dubu ɗaya ɗaya. Ka ga guda goma kana da dubu goma. Ka ga kiwon kaji abu na mai muhimmanci. Ka ga sana'a ta mai kyau. Ka, ka sami matuƙar muhimmanci cikinta saboda tana da riba. Sannan kuma irin ko turaruka haka sai suwa ko mi ka ka sai suwa dai ka ka sai suwa za ka ga muhimmancin nai saboda ribar da a ciki ita ce abu mafi muhimmanci da za ka gani. Sannan, eh, ka yi amfani da abin ka ko ba ka aiki gwamnati to za ka, za ka iya amfani da abin ka.

Eh ina son gudun fanka ya kasance one in ya kasance one dai ko five. Wanni bi ya danganta wani wurin connecting dinta one shi a karshen gudu wanni kuma five shi a karshen gudu, ɗaya ko biyar. Toh ina son gudun fanka ya zama na ƙarshe gudun bi sosai musamman lokacin zafi. To kana amfani kana jin iska kana rage zafin da gari yake yaɗomama zafi sai kai kuma sai ka ji sanyin fanka.

Eh ina son, ina son atamfa na na Hausa kuma ina son English wear. Wayanda ba na Hausawa ba kuma ina son sa abaya jallabiya, duka ina so. Bashi, bashi ke gani.

Ai ni ina yawan amfani da intanet na waya na don browsing din abubuwa da yawa. Abin daban sani na bana kan yi browsing a Google a YouTube. Se in fahimta abin yadda yake musamman Google ko Chrome.

Inda ina karama ina tauna goro amma da ni girma na san ana faɗin illoli ne a zuciya na bar tauna goro saboda yana da illoli yakan ma sa mura su suni tabbatat yana sa mura. Shiyasa ina battauna.

Eh, nakan raba ayyuka ga 'ya'ya, 'ya'yana. Nakan ce kowa ya tashi ya yi aikin gida. Nakan sa su karatu, nakan rarraba masu ayyuka. Wanga ya yi goge taga, wanga ya share daki, wanga ya tuƙa tuwo, wanga ya, wanga ya wanke kwanna. Nakan rarraba masu aiki.

Eh to. Nakan so, eh, na wasa. Irin ta, irin wasa, ah, Ludo, irin wasa Spin. Irin dai duk wata wasa ko ta kallo haka TV game, amma ban son wasan jijjiga jiki.

Nakan yi shara ɗaki na sau biyu, safe da maraice amma wani lokaci ya danganta da in yara sun ka shiga ciki sun ka lalata, nakan kuma gyara shi. Yana iya yiwuwa bayan sharan safe da muraice ina iya kuma yin mata shara.